Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Eh to nakan iya tafiyan a ƙafa kaman daga makarantar mu zuwa gida ko daga gida zuwa makarantar mu. To a ƙalla zai kai irin kilomita kaman biyar. To na iya tabbatarma a da kam nakan iya tafiya na sama da kilo goma a ƙafa. A kowacce, a rana zan iya maka wannan tafiyar nan. Amma yanzu da girma ya zo da hankali ya zo gaskiya to na rage yawan tafiye-tafiyen da nake a ƙafa gaskiya sai dai na hau abin hawa. Ni bamma ce gaskiya tafiya mai nisa a ƙafa, don duk tafiyan da ta kai kilomita ɗaya to gaskiya bana tunanin ina yin shi a ƙafa. Sai dai gaskiya na hau abin hawa kaman a daidaita sahu, napep ke nan ko kuma na hau mashin. Ni yanzu gaskiya bana iya wannan tafiya inde babu kuma mutum zai yi tafiyan irin exercise ba de. Wannan mutum yace ya san exercise ne yake yi to shine yake wannan tafiya mai yawa. Amma dai yawancin tafiya na nakan yi tafiya ne a kan abin hawa, a kan mashin ko kuma kan napep shine nake tafiya na. Amma dai don lafiyata da kuma yanayin abincin da mutum yake ci da kuma yanayin exercise ɗin da mutum yake to yana da alfanu mutum ya dinga yawan tafiya a ƙafa kaman a ƙalla a ce a kowacce rana na iya tafiya ta minti talatin. To zai samu raguwan ɗaukan cututtuka kamar irin su cututtukan hypertension, hawan jini ke nan da kuma ciwon irin su ciwon liver, ciwon hanta ke nan. Da sauran de cututtuka irin su arthemoscalemosis da sauran su. So yawan ci ana so mutum ya dinga gaskiya tafiya ko ya dinga tafiya, ya dinga exercise a ƙalla sau biyu zuwa uku a kowacce sati.